Eh, eh ina aiki tare da ƙungiya. Domin dun me aiki tare da ƙungiya mafi yawanci bai fiya samun matsala a rayuwarsa ba. Saboda ita ƙungiya ko da ka fito ko wani abu ya faru a gare ka, ita ƙungiya za ta dafa ma, za ta taimaka ma. Muddin amma fa idan kai kana yin biyayya a wannan ƙungiya. Saboda especially ita ƙungiya duk inda ka ga an ce yau ƙungiya, in dai har ƙungiyar ta kafu da zaman kanta to za ta taimaki ƴaƴanta ne kuma ƴaƴanta su ma za su taimake ta. Taimakon da ƴaƴanta za su yi mata shine wanda za su bada gudummawa wurin kafa ƙungiyar da kare dokoki na ƙungiyar. Ita kuma ƙungiya za ta kare mutunci da haƙƙin shiɗanta. Duk wanda ya taɓa ɗanta za ta tsaya mai. Iyakacin tsayin daka har sai ta ga abun da ya tura wuzu naɗi an ƙwatan ma haƙƙinka idan cutarka akayi. Idan kuma kai ne ka cuta aka kawo ƙara ƙungiya, ita kanta wannnan ƙungiya baza tayi ƙasa a gwiwa ba, za ta bincike ka domin ta ƙwato wa wanda ka cuta haƙƙinsa. Ita dai ƙungiya abu ce mai amfani, mai daraja, mai kima a rayuwar ɗan adam. Duk sabgar da zaka yi idan aka ce yau ba ƙungiya a cikin wannan sabga to gaskiya ina ga wannan sabgar ba sabga ce ingantacciya ba. Ko da komai ingancin wannan sabga to za a iya samun matsala. Ita kuma samun matsala a rayuwa yakan lalata harkokin business ko kuma wasu abubuwa wanda kake yi.